Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi, saboda ina da ɗalili ne da yasa nake shan wannan ruwan. Amma kamar yanda muka sani cewa, ah likitance, su likitoci suna magana akan shan ruwan sanyi cewa, ah, shan ruwan sanyi yana da illa ga lafiyar mutum. To, saboda haka, mutum ya kamata ya lura cewa, wannan shan ruwan sanyin, ba abu ba ne wanda jiki yake so. Ah, ko da ya zamanto ce wa, zamu gan akwai wasu mutane, da ya zamanto ce wa shi abin da suke so kenan. Duk da wasu suna ganin cewa ba shi da illa, amma illan shi ya danganci yanayin jikin, mutane. Akwai mutanen da ya zamanto ce wa, yana nuna musu illa ta cikim amma su ba sa ganewa saboda suna ganin cewa, basa ganin wani alama, ko wani cuta, ko wani abu wanda ya zamanto ce wa makamancin haka. Amma shi wannan, shan ruwan sanyi akwai wasu wanda ya zamanto ce wa, su yanayin ƙashin da suke da shi, ko kuma ince suna da ƙashi mai nauyi, wanda har, ah, ma su kiwon lafiya suna basu shawara wani lokaci cewa za su iya dinga shan ruwan sanyi sosai, ko kuma ruwa mai kankara, saboda akwai, ah, aikin da yake musu a jiki, saboda yanayin jikinsu musamman wanda zan ce, ah, wanda jikinsu yana da nauyi ko kuma, waɗanda ya zamanto ce wa, ƙashinsu yana da nauyi. To, ah, kaman irin yanda nake shan ruwan sanyi, ina sha ne wanda ya zamanto ce wa ɗan daidai-daidai burgudu ba wanda ya zamanto ce wa, yana da sanyi sosai ba. Saboda, akwai ruwan sanyin da ya zamanto ce wa, idan mutum ya sa a baki ma, haɗiye wan ma zai zaman mai matsala, saboda yanayin irin sanyin da yake da shi. Kuma akwai waɗanda ya zamantace wa saboda yanayin wannan sanyin nan-- saboda, yanayin wannan sanyin nan, har akora ma za su bada alama wanda ya zamanto ce wa, idan ruwan sanyin ya taɓa hakoran, to gaskiya ba mutum baya jin daɗi. To, wani kamar ni wani lokaci idan na sha wannan ruwan sanyin, idan ruwan ya ɗan yi sanyi fiye da kima, ina ɗan ko da ɗan wanda na sha ba shi da yawa to zan ji shi a maƙogwaro na, wanda zai iya sa ko da murya na ma zai iya fara canzawa. To idan murya na ya fara canzawa, to ni ma na riga na san alama cewa, na kamu da wannan cutar sanyin nan. To shine shawara da nake badawa cewa, wannan ruwan sanyi bashi da kyau, saboda akwai wasu ma basa sha ma gaba ɗaya, saboda su suna da pneumonia. Kuma musamman ma idan ya kasance, irin kaman lokacin, in ya kasance kaman irin lokacin sanyi haka kuma mutum ya je kuma yana shan ruwan sanyi, to mutum zai ja ma kan shi matsala ne wanda, ah, kula da wannan matsalan, shi ma zai iya shan wuya sosai. To amma shawara shine ko wa yayi ko ƙari, ya zamanto ce wa masu shan kwalba, ya zamanto ce wa su rage ko kuma ince, su ma daina sa wannan kwalba wanda za'a ce wai, ah, mutum irin, ah, ruwan sanyi zai iya ja ma mutum irin wannan matsalolin nan. To yana da kyau a kula da shi sosai, kuma yara su ma idan su ka yi amma suna so, ah, sanyi yana bada wannan matsalar.

Mene ne mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Kaman yanda muka sani cewa yana da kyau ya zamanto cewa mutum yana da abokanai. To, akwai halaye wanda ya zamanto cewa yanada muhimmanci tsakanin aboki da aboki, wanda idan akwai wannan halayen, za'a samu sauki, kuma za'a samu jituwa kuma za'a samu fahimtar juna a tsakani saboda wannan abubuwan da suke da mahimmanci a cikim abokantaka shine tsoron Allah idan ya zamanto cewa mutum yana tsoron Allah to zai so abokinshi yanda ya kamata zai so shi saboda Allah. Ba don ko yana da kuɗi ko kuma ba don ko ba shi da kuɗi ba. Musamman idan ya kasance cewa mutumin kirki ne. Saboda a cikin muhimmancin wannan abokantakan akwai yuwuwan waɗanda ya zamanto cewa, suna neman gurɓi ne na yin aiki wanda ya zamanto cewa shi abokinshi yana da wannan gurɓin nan kuma ya za a yi wannan, abokin nashi shima ya samu cigaba to, idan na farko idan mutum yana da tsoron Allah sai kuma ya kasance cewa mutum ya so wannan abokin saboda Allah ba don abin da yake da shi ba ko kuma ba shi da shi. Na uku shine ya zamanto cewa ya zamanto mutum yana da, yana da, yana da amana, gaskiya da amana. Idan mutum yana da gaskiya da amana kuma ya za-- mutum ya zamanto cewa amanan da yake da shi, kar yaci amana, ya zamanto yana da gaskiya kuma ya zamanto cewa yana ƙaunar wannan abokin nashi, ya zamanto yana son cigaba a gare shi da inda wani dama ya taso zai san cewa to wannan abokin nawa indai ya zamanto daman nan wanda zai amfani shi ne. To yanada matukan mahimmanci mutun ya kafa kuzari akan wannan to, wannan abokantaka akwai alkhairi sosai da su saboda ni ɗaya ne daga cikin wanda zan iya magana cewa abokantaka akwai muhimmanci sosai saboda wa-waɗanda nake a cikin asalin abokanaina akwai waɗanda ya zamanto cewa ko da idan ya zamanto, aa, na samu, ko kuma ina buƙatar wani taimako ko kuma wani harkar cigaba to, eh, ina da abokanai da ya zamanto cewa za mu iya yin wannan maganganun da su ko kuma idan ina buƙatar taimako ko na kuɗi ko na shawara to gaskiya akwai waɗanda zan iya kira wanda in harkar kuɗi ne za su iya taimako na ko kuma in ya zamanto cewa harkar shawara ne na san akwai waɗanda zan iya samun shawara a wajen su. Idan kuma magana ne ko kuma maganan sirri ko wani abu makamancin haka akwai waɗanda nake iya yin wannan harkokin da su a cikin abokanaina saboda irin yardan da nayi da su. Kuma saboda amanar da suke da shi, ba sa cin mutunci kuma suna da amana. To, duka waɗannan abubuwan su ne abun da suke kawo cigaba kuma su ne abubuwan da yake sa wannan abokantaka ya daɗe kuma ya zamanto cikin aminci kuma ya zamanto cikin yarda da juna kuma ya zamanto cikin samun cigaba. Saboda idan abokantaka na da kyau, duk inda ya zamanto cewa ya gan cigaba wanda zai amfani abokinshi ko kuma abokiyar shi wanda za su iya, za-- wanda za su ji daɗi sosai. To, shi ne dai a takaice.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ina shan ruwan kayan itace saboda, a idan muka duba wannan magana ya kasu kashi daban-daban. Musamman idan muna so muyi magana akan a ruwan 'ya'yan itace, za muyi magana akan a abubuwa da dama wanda yazamanto cewa waɗanda suna da matuƙar amfani da muhimmanci a jikin ɗan adam. To, idan muka duba za mu gan cewa a cikin 'ya'yan itace akwai lemu. Wannan lemu akwai su kala-kala, lemu kawai akwai su kala-kala da dama wanda yazamanto cewa a a yanda yake muna sha. Saboda yana da vitamin, yana da vitamin C, yana da vitamin E, yana da vitamin C. Saboda yana taimakon jikin ɗan adam. Wannan lemu yana wanke ciki, akwai kala-kala, akwai mai daɗi, akwai wanda yazamanto cewa lemun tsami ne, akwai wanda yazamanto cewa lemun taba ne, wanda yazamanto cewa yana wanke ciki. Dukka wannan a ɓangaren lemu kawai dukkansu ina shan wa'annan lemun saboda su ma 'ya'yan itace ne, kuma suna da muhimmanci sosai, suna taimakon a samun ƙarfin jiki kuma da, da kuzari. To, a ban da wannan kuma akwai, akwai mangwaro wanda yazamanto cewa shi ma 'ya'yan itace ne wanda yake da daɗi sosai, wanda shi ma akwai shi kala-kala. Ban da wannan akwai abarba. Abarba shi ma mai daɗi ne, shi ma lemu ne wanda yazamanto cewa lemu ne kuma 'ya'yan itace ne wanda yazamanto cewa a muna sha, muna shan shi sosai saboda muhimmancin da yake dashi a jiki. Kuma muna da, muna da gwanda wanda yazamanto cewa shi ma 'ya'yan itace ne kuma ina sha. Ban da wannan akwai apple wanda yazamanto cewa shi ma 'ya'yan itace ne wanda ake sha. Kuma a ban da wannan a ba apple ba kaɗai akwai a ayaba. Ayaba shi ma 'ya'yan itace ne wanda zamanancewa a muna ci kuma muna sha saboda yanda yake. Akwai, akwai cashew wanda yazamanato cewa shi ma yana da muhimmanci, shi ma muna shan wannan cashew ɗin nan saboda yanayin yanda yake kuma yanda abubuwan su suke. Kuma ga tumatur shi ma 'ya'yan itace ne, shi ma muna shan a tumatur ɗin. Kuma akwai ɓangaren 'ya'yan itace da dama. Akwai guava wanda shi ma muna ci kuma muna shan wannan. To, duka waɗannan 'ya'yan itacen da na lissafo dukkansu suna da muhimmanci sosai. Kuma akwai kankana, shi ma kankana muna shan kankana shi ma yana da daɗi sosai matuƙa kuma yana taimako wajen gina jiki, yana taimako wajen ba wajen ba jiki kariya. Kuma duka waɗannan 'ya'yan itacen duka akwai sinadarai daban daban a ciki wanda suke taimaka wajen gina jikin ɗan adam kuma da bashi ƙarfi da kuma bashi kuzari. To, duka yana da kyau kuma yana da muhimmanci a yazamanto cewa mutane suna cin irin waɗannan saboda suna taimakon jiki, suna faɗa da cututtuka da yazamanto cewa suna addaban al'umma gaba ɗaya.

Kana raba abincin ku da mutane? Eh, ina raba abincin mu da mutane, musamman waɗanda ya zamanto cewa su basu da abinci ko kuma ince waɗanda ya zamanto cewa basu da abun da za su ci a daidai lokacin da ni ko in ke da abun da zan ci ko kuma nake so in dafa abinci ko kuma dai, ah, wanda ya zamanto cewa, eh, yana jin yunwa kuma yana buƙatan abun da zai ci. To ya da mahimmanci, saboda yana cikin soyayya, yana cikin kaunar juna, yana cikin mutunci, yana cikin adalci. Ah mutum yana zamanto cewa yana ya zama me tausayi. To idan akwai tausayin juna ah a lokacin ne mutum zai iya ganin dan uwanshi wanda yake bukatar taimako kuma ya taimake shi. To ah Wannan raba abinci da mutane abu ne wanda zamanto cewa yana kyau soboda taimakon juna abu ne wanda yake da kyau kuma yake da asali, saboda. Wannan taimakon ah yana da amfani sosai saboda a rayuwa babu abinda yake da mahimmanci wanda ya kai wanda za ace abinci. To idan mutum akwai wadanda ya zamanto cewa ah basu da abinci kuma basa iya yin magana ko kuma su nema taimako a wurin jama'a cewa suna bukatan abinci. To, a lallai yana da kyau ya zamanto cewa idan mutum ya lura cewa ko dan uwanshi ko makwabcin shi ko wanda suke kusa. Yana jin yunwa, yana buƙatan abun da zai ci kuma ya zamantuce wa kai wannan mutumin kana da hali kuma wanda zaka iya taimakon shi ko ka taimake su to yana mahimmanci ka taimake su saboda wannan rayuwan bashi da tabbas. Akwai yiyuwan cewa wanda ka taimaka ka raba abinci ka bashi to akwai yiyuwan cewa shima zai taimake wasu ko kuma ya taimake ka. Kuma idan kana so kayi wannan to yana da kyau kar ka dinga jira ko kaima. Wannan wanda ka raba abinci da shi cewa shi ma ya raba abinci da kai. Duk abinda zaka yi in taimakon mutum zaka yi a wajen abinci to ka taimaki mutum saboda Allah saboda Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya baka kai kanka. Ba wai wayonka bane ba wai karfin ka bane ba wai akwai wani abun ne da ka iya ba a'a amma Allah ne yaga dama wanda yagan cewa idan ya baka zai yi fitting dinka. To, yana da matuƙar amfani sosai ya zamantuce wa muna jin tausayin juna kuma muna taimakon juna wajen raba abinci. Kuma wannan raba abincin akwai wanda ya zamanto cewa na bangaren aiki ne wanda idan aka ba mutum aiki wanda ya zamanto cewa kasan dan uwanka wanda shi yana zaune. Baya samun yin aiki kuma kaga cewa zai iya yin wannan aikin don ka taimake shi. Idan ka taimake shima zai samu abunda zai ci to yana da matukar amfani ah ka taimake shi. Saboda idan ka taimake shi shima zai samu ah abunda zai yi a rayuwanshi A maimakon yazo yana yana yin bara ko kuma ya zamanto tunani zai zo ya kama shi. Saboda rashin ah abinci ko kuma rashin abunda zai siya wannan abincin.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Eh, hotunan wayana akwai su da yawa kuma a cikin wayana nake ajiyesu. Amma ta cikin wayana ɗin da nake ajiyesu, akwai, ah, ɓangarori da yawa a cikinta wanda ya zamanto cewa mutum yana iya ajiye hotuna. Ni ina ajiye hotuna a cikin gallery ko kuma in ce a cikin photos. To wannan hotunan, yanda nake ajiyesu, ina ajiyesu ne bisa ga amfanin hoton nan ko kuma, ah, bisa yanayin yanda hoton yake. To shine nake na kakkasa su, na kasa ɓangarori daban daban, na ajiye hotuna daban daban saboda amfaninsu daban daban. To ina yin haka ne saboda iya zamanto cewa idan ina buƙatan abu ba zan sha wahala sosai ba wajen samun abin da nake buƙata saboda ko da abin da nake buƙata, zan je ɓangaren da yake in duba kuma zan same shi a wajen. To, ah, yawanci gaskiya wayoyi suna ɓangaren, eh, eh, admin officer. Idan muka duba, zamu gan cewa, ah, akwai ina da hotuna daban daban. Akwai waɗanda, ah, ya zamanto cewa yanda na ƙirƙire su, na ƙirƙira wajaje daban daban saboda ajiye waɗannan hotuna. Akwai hotunan bautan ƙasa wanda ya zamanto cewa duka hotunan, ah, wanda nayi a wajen bautan ƙasa duka hotunan nan suna nan, suna wajen inda na sa su. To, eh, ban da wannan, akwai wanda ya zamanto cewa hotunan takardu na, na jami'a da duk wani takadda wanda yake da muhimmanci, shi ma akwai ɓangaren nashi. Sai kuma akwai ɓangaren duk abubuwan da nake, nake fitar da su ko kuma wanda zan ce nake downloading a ɓangaren Facebook, shi ma akwai nashi daban. Akwai wanda nake downloading a ɓangaren WhatsApp, shi ma ɓangaren nashi yana nan. Akwai ɓangaren da ya zamantocewa na bayanai, na addu'o'i ne ko kuma rubutun addu'o'i daban daban, su ma suna nan wajen. Ban da wannan kuma akwai ɓangaren files wanda ya zamanto cewa akwai wasu hotuna da ya zamanto cewa su daban su ke saboda yanayin muhimmancin su kuma saboda yanayin ba kowa ne ya kamata a ce yana ganin duka waɗannan, ah, waɗannan hotunan ba. To su ma suna cikin, suna cikin credit. To wannan, ah, hotunan suna da amfani sosai saboda kuma ina ajiye hotuna a ɓangaren Gmail. Idan na ajiye hotuna a ɓangaren Gmail ko da idan waya ya samu matsala, to zan iya shiga ko da a wani waya ne, eh, in ciro wannan hoton. Ban da wannan, akwai wanda nake sawa a cikin Google wanda ya zamanto cewa idan wanda, ah, yake kan waya ya yi deleting, duk lokacin da na sa a Google ɗina, na yi shiga cikin Google ɗina a wani waya, to zan iya dawo da, ah, waɗannan abubuwan da suke cikin wannan Google ɗin. Shine bayanin da nake yi a kai tsaye ko kuma a taƙaice.

Kana son abinci mai yaji? Eh, ina son abinci mai yaji saboda da abincin da ya kasance cewa abincin da ba mai yaji ba ne. To, idan ina cin wannan abincin to gaskiya bana jin daɗin shi kwata-kwata saboda shi abinci mai yaji. Dida ba wai ina son yajin cancan sosai ba ne amma ina son ya zamanto cewa akwai yaji a cikin abinci. Zai ɗan yi daɗi ma, ya ɗan ba da ma'ana ma ya ba da abin da yake so. To, idan muka duba, muka duba cyber security. Idan muka duba wannan, ah, abinci mai yajin da muke magana, to yana da kyau ya zamanto mutum yana ɗan cin abu mai yaji. Dida, ah, ni kaina na fara jin alaman cewa ina da ulcer. To amma duk da haka ina ɗan cin abinci mai yaji amma ba mai yaji cancan sosai ba. Saboda, ah, a ɓangaren kiwon lafiya an ba da shawara cewa, ah, mutane su rage cin yaji sosai. To, kuma idan babu yaji a cikin abinci, abincin ma ba zan iya ci ba ko kuma in ce ba zai ma ba da, ba zai ba da wani ma'ana ba. Saboda wannan yajin shi ma yana akwai aikin da yake yi. Dida ana son mutum ya ɗan ci yajin amma ba yajin da zai iya ja ma mutum wani matsala ba. Kuma shi yajin akwai shi kala kala. Akwai wanda ya zamanto cewa ɗan, wanda za a ɗan sama ba wai mai yawa ba ne amma yana da ƙarfi sosai. Eh, akwai kuma wanda suke duba cewa ai da su dinga daukan mutane daga wajen cin wannan abincin yajin. To, idan mutum ya ci abinci mai yaji ba shi da kyau ya zamanto cewa daga cin wannan abinci mai yajin nan mutum zai je yana yin gudu ko kuma mutum zai je yana motsa jiki ko kuma mutum ya ce wai zai je ya buga ƙwallo. Ba'a son mutum wanda ya ci abinci mai yaji ya je ya buga ƙwallo ko kuma ya dinga, ya dinga yin, eh, motsa jiki wanda ya zamanto muna kiranshi, eh, muna kiranshi, eh, wannan, eh, muka duba wajen, eh, babu kyau mutum yana buga ƙwallo yana cin yaji saboda zai iya ja ma illa. Kuma idan yajin ya yi yawa mutum zai iya dinga yin atishawa. To, duk irin wannan, ah, yana da kyau mutum ya lura da duka waɗannan abubuwan saboda kar garin mutum yana so ya biya wa kanshi bukata kuma ya je ja wa kanshi wani matsala wanda zai iya samun matsala da rayuwan shi. Kuma yanda abun yake, yanda nakan wannan toothbrush ɗin, to yaji ɗe gaskiya yana da kyau. Kuma irin wannan akwai, eh, za'a ga wasu tarugu ma waɗanda ya zamanto cewa ƙanana ƙanana ne amma suna da yaji sosai. Kuma wasu za'a gan cewa manya manya ne amma ba su da yaji sosai. Musamman idan aka je ɓangaren su, ah, ɓangaren su tattasai. To, tattasai baya yin yaji kaman, ah, asalin, eh, wannan tarugu da ƙanana ƙanana da mutane suke fiye amfani da shi.